Kana zuwa aiki lokaci daidai, eh ina zuwa aiki lokaci daidai. A wurin aikin mu idan ba ka je aiki ba lokacin da ya kamata, akan ba ka horo. Idan ba na son samu horo, to dole ne in je aiki a lokacin da ya kamata.

Kana mike jiki da safe? Eh, nakan mike jiki da safe domin in samu inwarwarai. Idan ba haka ba zan samu samin jiki in kuma ba zai mun kyau don aiki a ranan ba.

Wace biki kake fi so? Akwai wani biki da mu ke kira bikin gona a kauyen mu. Wannan bikin mu na yin shi ne domin mu nuna cewa za mu fara shuki a wannan shekara. Za mu yi wannan bikin domin wannan.

Kana kunna wa sanarwa apps? Eh ina kuna wa sanarwa app. Ai sanarwa apps dole ne domin na kawo lokacin da idan ina, ina aiki kuma ba na son damuwa, ba na son ya kamata in sa sanarwa apps domin karya dameni.